Yaya kake bikin ranar haihuwarku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake bikin ranar haihuwarsa. To in aka tambaye ni, zan ce ni ranar haihuwata nakan fara ta ne da tunanin yadda shekarar da ta gabata ta kasance, abin da na koya, abubuwan da suka faru da suka bani farin ciki ko kuma abubuwan da suka faru da suka sa ni darasi, suka bani darasi. Domin na fi son in fara da kwanciyar hankali da safe. Nakan tashi da wuri in yi wanka, in sa tufafi masu kyau da kuma jin daɗi sannan in shanya zuciyata da ɗan lokaci na tunani. Bayan haka, nakan shirya abincin safe mai daɗi ko kuma in fita in sayi wani abu na musamman da nake so ko ɗa kuwa ɗan ƙarami ne zan dai siya shi haka. Wani lokaci nakan ajiye rana don kasancewa tare da iyali da kuma abokai. Mukan zauna muna zaune muna hira, muna dariya, muna cin abinci ko kuma mu ci kek mai daɗi. Abin da nake ji a irin wannan rana shine haɗin kai da farin ciki domin bana son a cika ni dai da taro mai yawa, sai dai waɗanda nake kusa da su sosai. To a lokacin ranar, nakan kuma yi tunanin abubuwan da nake son ci ma a shekara mai zuwa, in rubuta wasu manufofi ko kuma in tsara yadda zan inganta rayuwata. Haka kuma nakan tabbatar da cewa ranar haihuwata ba wai kawai don cin abinci da yin murna ba shi, a'a har illa yau rana ce ta yin tunani, ta yin godiya da kuma sabuwar farawa. A karshe in dan dare ya zo, nakan dauki lokaci kaɗan in kwanta cikin natsuwa, in gode wa Allah da kuma tunawa da kyawun abubuwan da suka faru da ni a wannan shekarar.

Kana duba daftarin kuɗi? To, in aka tambaye ni, zan ce eh, ina duba daftarin kuɗi musamman a lokacin da na karɓi albashi ko kuma a lokacin da nake shirin kashe kuɗi a rana ta musamman kamar ranar haihuwa ta ko kuma ranar wata biki ko bikin suna ko kuma bikin aure. To, da farko nakan tabbatar da cewa na san kuɗin da nake da shi a hannu da kuma asusun banki. Idan zan yi wani abu na musamman kamar siyan wani abu ko abinci ko ruwa ko lemu ko kuma shirya wani taro, nakan rubuta tsarin nawa zan kashe, nawa zan ajiye da kuma abin da zai fi muhimmanci a wannan rana. To, wannan yana taimaka min wajen guje wa kashe kuɗi fiye da kima da kuma tabbatar da cewa ranar ta kasance cikin annashuwa ba tare da damuwa ba. Haka kuma idan akwai daftarin kuɗi na baya-bayan nan, nakan duba su domin tabbatar da cewa babu wani abin da ya ɓata ko kuma wani bashi da ban sani ba. Nakan yi wannan da hankali sosai domin in samu kwanciyar hankali a zuciya cewa duk kuɗina sukan hanya. Duk kuɗina nakan tabbatar da cewa na daidaita su, na san yadda suka shiga, na san yadda suka fita, na san abin da na yi da su, kuma ba wai na kashe su a hanyar banza ba. A karshe, duba daftarin kuɗi ba wai kawai don ganin adadi ba ne. Har ila yau yana min damar, yana ba ni damar tunani kan yadda nake kashe kuɗina, abin da ya fi muhimmanci da kuma yadda zan tsara kudade na gaba don in more ranar biki ko kuma ranar haihuwa ba tare da wata matsala ba.

Yaya kake magance koke-koke? To wannan tambayan dai zan amsa ta, zan ce da farko nakan saurari koke-koken su, sai ba tare da tsale ba kai tsaye don kare kaina ba. Nakan ba da hankalina ga wanda yake magana domin fahimtar ainihin damuwarsu ko kuma abin da ya sa suke jin haushi. Yana da muhimmanci a nuna cewa ina saurare su da gaske domin wannan yakan rage yawan zafi ko kuma fushi a zuciyar wanda yake koke wa. To bayan na fahimci koke-koken, nakan yi kokarin amsa cikin nutsuwa da kuma ladabi ba tare da yin fushi ko kuma sa murya ta yi ƙarfi ba. Idan koke-koken na da tushe, nakan amince da cewa akwai matsala in kuma bayar da shawara ko kuma mafita mai yiwuwa. Idan kuwa ba gaskiya ba ne ko kuma ya zama banza, nakan yi amfani da hikima wajen kwantar da hankali ta hanyar misalai ko kuma bayyanai da za su nuna cewa abu bai kai yadda suke tunani ba amma har yanzu cikin ladabi da kuma girmamawa. Idan koke-koken kuma ya zama mai, mai tsanani, to nakan tsara yadda zan magance shi a hankali. Nakan rubuta abubuwan da suka faru, in tantance abubuwan da zan iya gyarawa sannan in tattauna wanda ke koke-koken cikin shiri domin samun matsaya mai kyau. To ga yadda ni nake tsara domin in gan yadda zan magance wannan koke-koken. A farko dai nakan fara da kaman yadda na faɗa saurara a hankali. Misali, idan aboki ko abokin aiki ya zo yana koke-koke cewa aikin da aka ba shi ya yi yawa ko kuma ba zai iya kammala ba, zan fara da sauraron duk abin da yake faɗa ba tare da tsoma baki nan take ba. Zan yi amfani da harshe mai laushi, in kalli ido, in nuna cewa ina saurare da gaske. To wannan yana sa wanda ke koke-koke ya ji an ba shi girma. Bayan haka sai ya fahimtar ainihin damuwa kamar yadda na faɗa da farko. Bayan ya gama magana zan maimaita abin da na fahimta. A takaice, "Ka ce aiki ya yi yawa ko kuma kana jin ba za ka iya kammala shi a lokaci ba." Wannan yana nuna cewa na fahimci damuwarsa ba wai kawai na ji karar sa ba. To sannan bayan haka sai in nuna fahimta da kuma tausayi. Idan koke-koken yana da tushe, zan nuna cewa na fahimta. Sai zan yi magana kamar haka, "na fahimci cewa aikin da ya fi yadda ake tsammani kuma zan iya zama abin, abin zai iya zama, aikin zai iya zama abin damuwa. Na gode da ka ba ni wannan bayaninka." Haka kuma yana rage fushin wanda ke koke-koke kuma yana fara magance damuwarsa. Bayar da, bayar da mafita ko kuma shawara mai kyau. Sannan sai in ba shi shawara daga nan, "Zan bayar da mafita ko kuma shawara mai kyau. Zai yi kyau mu raba aikin zuwa kashi biyu ko kuma mu gan wani abu da zai taimaka maka ka gama cikin sauƙi. Me kake tunani?" Tambayar ke nan da zan masa haka, zan masa magana. Sannan haka nan ba da damar tattaunawa da kuma samun matsaya tare ba tare da wani ƙarfi ko kuma tilas ba. Bayan haka sai in tabbatar da cewa an warware koke-koken. To abin da nake yi ke nan a takaice yadda nake magance koke-koke ke nan a ko a wurin aiki ko a gida. Tsarin da nake bi ke nan saurara, fahimta, nuna tausayi, bayar da mafita sannan tabbatar da dangantaka na da mutum ɗin ya ci gaba a yadda ya kamata.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane launi ne jakar da nake sa kuɗi take. So in aka tambaye ni, ni zan ce jakana ta kuɗi tana da launi mai zurfi na baƙi. Ina son hakan saboda yana da kyau, baya nuna datti ko kuma taɓo da sauri, kuma yana da kyan gani a ko'ina. Bugu da ƙari, baƙi yana da saukin dai daidawa da kuma yana daga tufafi ko kuma kayan aiki na yau da kullun mai kyau, kuma yana nuna cewa na fi son kayan da suke da daurewa da tsabta. Duk da haka, ina da wani ƙaramin jakar hannu mai launin ruwan ƙasa don lokutan da nake son canza salo ko kuma idan ina son in yi tafiya da sauƙi. Amma babban jakar kuɗina kullum baƙi ce.

Kuna samun horo a wurin aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana samun horo a wurin aikinsa a lokacin da yayi wata laifi ko a lokacin da bai bi tsarin aiki yadda ya kamata ba. To in aka tambaye ni dai zan ce a matsayina na ma'aikaci, ni nakan dauki horo a wurin aiki da matuƙar muhimmanci. Na fahimta cewa horo ba wai kawai bin doka ko kuma umarni bane amma yana da nasaba ga yadda mutum yake tsara kansa, kula da lokacinsa da yadda mutum yake gudanar da aiki cikin tsari da kuma gaskiya. Misali, nakan fara ranar aiki da bin jawadalin da na tsara lokacin da na shiga wurin aiki, lokacin da zan fara aiki ko kuma lokacin da na fara aiki, lokacin hutawa har zuwa lokacin da zan gama aikin. Wannan yana taimaka min wajen samun kwanciyar hankali a zuciya da kuma tabbatar da cewa bana bata lokaci ko bari wani aiki ya tsaya a tsakiyar hanya domin guje wa horon da ke biyar da wannan laifin. To horo kuma yana bayana a yadda nake hulɗa da abokan aiki da kuma shugabani. Nakan yi kokarin girmama kowane mutum, in saurari ra'ayoyinsu, in bi ka'idodi da aka shimfiɗa sannan in bayar da gudumawana ba tare da wata shishigi ko kuma rashin ladabi ba. Wannan yana taimaka min wajen samun kyakkyawar alaƙa da kuma rage rikice-rikice a wurin aiki da kuma rage horon da za'a iya ko kuma da zan iya samu a wurin aikin. To guda kari kuma horo yana koyar da ni yadda zan iya shawo kan kaina idan na yi kuskure ko kuma na fuskanci matsala. Nakan dauki lokaci in yi nazari abin da ya faru, in gyara kuskuren sannan in ci gaba da aiki cikin gaskiya da ƙwazo. Horo a wurin aiki kuma yana koya min haƙuri, juriya da kuma, eh, juriyar aiki mai nauyi da kuma yadda zan kiyaye alhakin da aka dora min domin na san da cewa in ban yi aiki yadda ya kamata ba, akwai horon da take biyar da shi a baya. A ƙarshe zan ce eh dai muna samun horo a wurin aiki indai mutum ya yi abin da bai kamata ba ko kuma in mutum bai bi tsari ba, mutum yana-- ana ba wa mutum horo. Wani lokaci horon yakan zama a, a rage kuɗin ko kuma ladan da ya kamata a ba mutum. A cikin albashin mutum ana iya rage ta in mutum ya je aiki ba a kan lokaci ba. Wani lokaci kuma ana iya sa mutum ya koma gida ya yi kwana biyu ko kuma sati ɗaya bai yi aiki ba. To wannan yana rage girmar mutum ya kuma rage mutuncin da mutum yake da shi a wurin aiki. Horo ba wai kawai bin umarni bane, hakika yana zama ginshikin nasara da kuma farin ciki a wurin aiki. Yana tabbatar da cewa kowa yana gudanar da aikinsa cikin tsari, kowa yana da hankali kan alhakinsa kuma wurin aiki yana tafiya cikin kwanciyar hankali da kuma inganci.

"Wane irin fim kake son kallo?" To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin fim mutum ya fi son kallon don nishaɗi ko kuma don kwanciyar hankali. To in aka tambaye ni, zan ce ina son kallon fim iri-iri amma akwai wasu nau'ikan da nake so sosai. Na fi son dadin fim ɗin labari mai zurfi wanda ke sa mutum ya yi tunani, kamar labaran rayuwa ko kuma na gaskiya inda aka nuna yadda mutane ke fuskantar matsaloli, yanke shawara da kuma canza rayuwarsu. Irin waɗannan fina-finai suna koya mini darasi kuma suna sa ni in yi tunani akan abubuwan da ke faruwa a rayuwa. Nakan maure fim ɗin barkwanci daga lokaci zuwa lokaci musamman idan ina buƙatar hutawa da nishaɗi. Fim ɗin barkwanci yana sa ni dariya, yana rage mun damuwa kuma yana ƙara jin ɗadi a zuciya. To wani lokaci ma nakan kalla fim ɗin aiki wanda ake bada tsoro to ko kuma fim da ake sa mutum ya dinga tunani sosai. Wannan yana jan hankali sosai saboda yana sa zuciya ta ta tashi a hankali, in yi tunani kan yadda labarin zai ƙare kuma yana jan hankali sosai da ɗaki-ɗaki da kuma dabarun labarai. Duk da haka, nakan guji fim ɗin da ke cike, da suke cike da tashin hankali ko kuma munanan abubuwa musamman idan suna iya kawo damuwa ko kuma bacin rai. A cikace fim ɗin da nake so ya kasance mai nishaɗantarwa, mai darasi da kuma mai jan hankali.

Wadanne apps kake amfani da su sau da yawa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin apps mutum ya fi amfani da su yau da kullum kuma a ko wane lokaci. To in aka tambaye ni, ni dai zan ce nakan yi amfani da wasu apps sau da yawa domin gudanar da rayuwa ta yau da kullum wato sadarwa da kuma nishaɗi da sauransu. To dai ga yadda nake amfani da su. Na farko apps na sadarwa. Na fi amfani da mahajojin WhatsApp kamar WhatsApp, kamar, um, kamar Telegram, kamar Facebook da sauransu. To nakan yi amfani da su ne domin tattaunawa da abokai, da iyali da kuma abokan aiki. Wannan yana taimaka min wajen samun labarai da kuma sabbin abubuwa cikin sauri. Sannan kuma yana tabbatar da cewa bana rasa muhimman sakonni ko kuma kira. To na biyu shine apps na labarai da kuma ilimi. Ina amfani da apps kamar BBC News da kuma sauransu domin karanta labarai, ra'ayoyi da bayanai masu amfani. Wannan yana taimaka min in kasance cikin sabbin abubuwa a duniya da kuma kasan da nake da kuma inganta fahimta ta kan al'amuran yau da kullum. Na uku shine apps na nishaɗi. To na fi amfani da YouTube da ko kuma Spotify ko kuma Boomplay domin kallon bidiyo da jin kiɗa. Wannan yana taimaka min wajen shaƙatawa, samun nishaɗi da kuma rage damuwa bayan rana mai aiki ko kuma bayan na gaji a wurin aiki. To na hudu ina amfani da apps na kuɗi da kuma harkokin kuɗi. To ina amfani da apps na banki da kuma wallet kamar, a, na fi amfani da kamar First Bank app da kuma Money Point app. Wani zubi ina amfani da Payoneer ko kuma app na bankin wasu bankuna domin biyan kuɗi, duban asusu da kuma gudanar da harkokin kuɗi cikin sauki. Wannan yana sa rayuwa ta kasance cikin tsari kuma ina da kwanciyar hankali. To na biyar shine apps na kayan aiki. To ina kuma yin amfani da mahajoji kamar Google Calendar, Notion ko kuma Todolist domin kara ayyuka da kuma saita tunatarwa da kuma kiyaye lokaci. Wannan yana taimaka min in kasance cikin tsabta da inganci a rayuwa da kuma aiki. A takaice, nakan yi amfani da apps da ke taimaka min wajen sadarwa, wajen nishaɗi, wajen samun labarai da kuma gudanar da harkokin yau da kullum.

Yaya kake koyon fasaha sabo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san hanyar da mutum yake koyar abun da bai sani ba, abun da bai taɓa sani ba. To a matsayina dai na ma'aikaci da kuma mutum da ke rayuwar yau da kullum, nakan koyo sabon fasaha ta hanyar tsari da nake bi, nake binsa a hankali, hankali domin tabbatar da cewa na fahimtar komai kuma na fahimci komai da zan iya amfani da shi cikin sauƙi. To ga yadda nake yin haka. Na farko nakan fara ne da fahimtar abun da ake so a koya. To da farko nakan fara da fahimtar menene wannan sabon fasahan take, menene manufarta da kuma yadda take aiki gabakiɗaya. Misali idan sabon software ne ko kuma app, nakan karanta bayaninsa, nayi nazarin hotunan da aka nuna ko kuma in kallo wata bidiyo da aka sa a gurin domin bayanin amfani da shi. Wannan yana taimaka min in sami hoto mai kyau a zuciya kafin in fara aiki da shi. To na biyu abun da nake yi shine bayan na fahimta gabaɗaya, to nakan ƙalli darussa ko kuma bidiyo na koyon fasahar daga farko. Wannan yana taimaka min ganin mataki mataki da kuma yadda ake amfani da wannan fasahar da kuma kaucewa wata kuskure da kurakure masu yawa. Na fi son bidiyo masu misalai na gaske domin hakan yana sa in fahimshi yanda abubuwa suke aiki a zahiri. To abu na uku shine gwaji da aiki da hannu. To bazan tsaya kawai a kallo ko kuma karatu ba. Nakan yi amfani da sabon fasahar a zahiri, in gwada abubuwa daban daban, in rubuta in kuma canza ko kuma in yi kirikiri, in yi, in zan tabbatar da cewa na yi shi kiri kiri kuma in yi amfani da abun, da abun da ake ƙoƙari a koya mun amfani da ita. To wannan gwaji yana taimaka min wajen fahimtar abun sosai da kuma koya abubuwa da ba a koyar da ni kai tsaye ba. To abu na hudu da nake yi shine ina tambaya da kuma tattaunawa. Idan wani abu bai bayyana min ba ko kuma in ban gane wani abu ba, nakan tambaya waɗanda suka riga sun ƙware da neman wannan, da amfani da wannan abu. Nakan yi ƙoƙari in nema shawar wari a wurare daban daban, wuraren taro ko kuma forums ko kuma daga abokai. Tattaunawa da wasu yana ƙara fahimtar da ni da kuma rage damuwan inda wani abu, idan wani abu bai yi aiki kamar yadda ya kamata ko kuma yadda nake tsammani ba. To abu na ƙarshe da nake yi shine maimanci da amfani a aiki. To da zarar na fara fahimtar fasahar, nakan yi amfani da ita akai akai da a ayyukana na yau da kullum. Wannan yana tabbatar da cewa ba wai kawai na koya ba har ma na iya amfani da shi cikin sauƙi da sauri da kuma cikin inganci. To a taƙaice dai tsarin da nake bi domin koyon fasaha sabo ita ce da farko ina fahimta sannan in yi kallo, in yi gwaji, in yi tambaya sannan in yi amfani da ita akai akai. Wannan yana taimaka min in koya wannan abun cikin sauri in kuma kauce wa rudani kuma in tabbatar da cewa na iya amfani da ita cikin inganci.

Menene kake son canza a wurin aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin, ah, a san ko menene mutum ya ga da cewa da ake yi a wurin aiki da bai yi daidai ba, da in ya samu dama zai iya canzawa. To in aka tambaye ni, ni dai zan ce idan zan yi tunani a hankali, to akwai abubuwa da nake son canza a wurin aiki domin ya kasance mafi inganci da kuma jin daɗi ga kowa. Abu na farko shine tsarin aiki da kuma raba nauyin aiki. To nakan gan wani lokaci nauyin aiki yakan taru ga wasu ma'aikata fiye da kima. Sana yayin da wasu suke da sauƙi, wasu basa samun aikinsu da yawa, wasu kuma suna samun aikinsu, aikinsu yana musu nauyi da yawa. To ina son a sami tsari, a sami tsari mai kyau na raba aiki, na daidaita aiki dai dai gwagwado wanda zai tabbatar da cewa kowa yana samun dama daidai kuma babu wanda ya fi yin wahala fiye da sauran. To wannan zai rage gajiya da kuma damuwa ga ma'aikata. Abu na biyu da in na samu daman canzawa zan iya canzawa shine sadarwa da bayar da bayani. Ina son a inganta yadda ake sadarwa a wurin aiki musamman tsakanin shugabanni da ma'aikata. Sau da yawa, sakonni da umarni, da umarni ba su, ba su bayyana yadda ya kamata mutum ya yi aiki ba ko kuma basa bayan, eh basa bayani yadda ya kamata mutum ya gudanar da wani aikin da aka bashi. To sau da yawa kamar yadda na faɗa sakonni ko kuma umurni ba su bayyana yadda ya kamata ko kuma bayyani ya zo daga bayyani yana iya zuwa daga baya. Idan an samu bayyani a fili, a lokaci daidai da kuma gaskiya, zai taimaka wajen kauce wa rudani da kuma rashin fahimta ga ma'aikata. Abu na uku da in na samu daman canzawa zan iya yi shine ina son wurin aiki ya kasance mai tsafta, lafiya da kuma kwanciyar hankali. Wannan na nufin wurin zama mai kyau, haske da iska mai kyau da kuma kayan aikin da suke aiki yadda ya kamata. Idan ma'aikata suna jin daɗi a wurin aiki, suna aiki da ƙwazo da kuma nishaɗi fiye da lokacin da wurin aiki, ah, ba su, eh, da suka ba su. To abu na hudu da nake, da in na samu dama ina iya tunanin canzawa shine ƙarfafa horo da kuma ƙwarewa. Ko da yake na fi son horo a matsayin, um, discipline, ina ganin ya kamata a sami damar koyon sabbin abubuwa da kuma inganta ƙwarewa a lokaci lokaci domin ma'aikata su sami sababbin dabaru su kuma ƙara ƙwazo kuma su ji cewa wurin aiki yana kula wa da kuma da cin gaban su. To abu na ƙarshe da in na samu dama zan iya canzawa shine girmama ra'ayi da magance matsaloli. Ina son a inganta yadda ake sauraron koke-koke da kuma ra'ayoyin ma'aikata. Sau da yawa mutane suna jin cewa koke-koken su ba a ɗauka shi da muhimmanci ba. Idan aka yi ƙoƙarin girmama ra'ayin da wasu suka bayar, zai iya warware wasu matsaloli cikin hikima zai kuma ƙara dankon ci, eh, zumunci da kuma haɗin kai a wurin aiki. A taƙaice, abubuwan da in na samu dama zan iya canzawa a wurin aiki sune na farko raba aiki yadda ya kamata, na biyu inganta sadarwa, na uku kyautata, ah, yanayin aiki, na hudu ƙara damar koyon ƙwarewa, na huɗu shine, eh, na biyar shine girmama ra'ayoyin ma'aikata. To idan aka yi wannan, wurin aiki zai zama mafi kyau da kuma mafi inganci.

Kana fatan samun cinyawa ko kuma cinyawa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko bayan da mutum ya yi aiki, yana fatan a girmama shi ko ta wurin ba shi kuɗi ko ta wurin ba shi wasu, umm, cinyawu. To in aka tambaye ni, zan ce ni dai a matsayina na mutum, eh, nakan yi fatan samun cinyawa lokaci zuwa lokaci. Musamman idan na yi aiki tuƙuru ko kuma na sami wani nasara a rayuwa ko kuma wurin aiki. To cinyawa a gare ni ba kawai don samun kuɗi ba ne, amma yana nuna godiya, yaba wa kokarin da mutum ya kayyi da kuma ƙarfafawa. Misali, idan na kammala wani aiki mai wahala, to samun cinyawa ko kuma lada zai sa in ji cewa an gane kokarina. Kuma hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa don cin gaba a yin aiki da kuma ƙwazo. Haka kuma idan cinyawar ta zo tare da yabo ko kuma kalmomin godiya, nakan ji cewa an girmama ni a wurin aiki. Kuma wannan yana ƙara ɗan kon zumunci da abokan aiki da kuma shugabani a wurin aiki. Amma ba kawai kuɗi nake bukata ba. Wani lokaci godiya ta baki, yabo ko kuma damar samun ƙarin ƙwarewa suna da muhimmanci a gare ni sosai. Wannan yana nuna cewa wurin aiki yana, suna kulawa da ma'aikatansu kuma yana sa ni in yi aiki cikin nishadi da kuma ƙwazo.

Wane irin takalma kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin takalma mutum ya fi jin daɗin sawa. To in aka tambaye ni, zan ce ni dai na fi son takalma masu jin daɗi da kuma sauƙin amfani, amma kuma masu kyau da kuma kyan gani. Na fi son takalma na yau da kullum saboda suna da sauƙin sawa da kuma tafiya, kuma suna dacewa da yawancin tufafi. Irin waɗannan takalma suna ba ni damar yin aiki da kuma damar fitar kasuwa ko kuma tafiya nesa ba tare da jin gajiya a ƙafafu na ba. Haka kuma na kan yi amfani da takalma na musamman idan akwai buƙatar shiga taro ko kuma aiki mai muhimmanci. Waɗannan suna da kyau sosai, suna nuna ladabi da kuma tsari, amma ba a yi su don tafiya mai nisa ba. Bugu da ƙari, wani lokaci na kan yi amfani da takalman wassani waɗanda suke rufe ƙafafu gaba ɗaya idan zan yi motsa jiki ko kuma rawa ko kuma wasu wassani saboda suna da goyon baya ga ƙafa, suna hana jin rauni kuma suna sa motsi ya kasance cikin sauƙi. To a takaice dai, na fi son takalma masu jin daɗi, masu dacewa da yanayi, kuma masu kyau a kallo masu kyau gani domin suna haɗa amfani da kyau a lokaci guda.

Kana biyan kuɗi ta waya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yakan yi amfani da wayarsa ta biyan kuɗi, ba lallai sai ya yi amfani da tsaban kuɗi ko kuma sai ya je banki ba, idan ya saya wani abu. To in aka tambaye ni, zan ce eh, nakan biya kuɗi ta waya lokaci lokaci, saboda yana da sauƙi, yana da sauri, kuma yana rage wahala da tafiya zuwa banki. Ko kuma yana rage umm, yana rage tafiya da tsabar kuɗi, kowane lokaci wanda kan iya jawo barari. To na fi amfani da mahujojin waya, kamar mobile banking, ko wallet, domin biyan kuɗi na yau da kullun, kamar wutar lantarki, kuɗin ruwa, ko kuma sayan wasu kayan abinci ko kayan lambu, ko kuma biyan kuɗin intanet. To wannan yana sa rayuwa ta kasance cikin tsari, kuma ina bibiyar duk wasu biyan kuɗi cikin sauƙi. To, biyan kuɗi ta waya kuma yana da aminci, idan an bi matakan tsaro kamar umm, pin da kuma fingerprint, kuma yana taimaka wajen gujewa kuskure, ko kuma ɓata lokaci. Na lura cewa idan na yi amfani da wannan hanyar, na fi samun kwanciyar hankali a zuciyata, saboda duk abin da na biya, yana nan a rubuce, kuma zan iya duba tarihi idan na bukata.

Wanne irin miya kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wanne irin miya ne mutum ya fi son ci da yake sa shi ya ji daɗi. To in aka tambaye ni, zan ce ni na fi son miya mai dandano sosai, miya mai daɗi da kuma ɗan yaji kaɗan wanda ba ta yi yawa ba kuma za ta iya haɗu da abinci cikin sauƙi. Misali, na fi son miyan taushe ko kuma miya mai tumatur da kayan lambu. Kamar alayyahu da ugu da sauran su, domin tana da dandano mai laushi amma kuma tana ƙara armashi ga abinci kamar shinkafa ko tuwo da sauran su. Haka kuma na kan yi amfani da dandano kamar yaji, albasa, tafarnuwa, citta da sauran su saboda yana sa miyan ta kasance mai ƙanshi da kuma dandano mai kyau ba tare da yin wata tsanani ba. To idan kuma ina wani lokaci kuma idan ina son miya ta musamman, na kan zaɓi miya da nama ko kifi. Na fi son miya na ya ji nama sosai ya kuma ji kifi sosai, busasshen kifi. To wannan yana ƙara dandano kuma yana ƙara gina jiki kuma tana ba abinci ƙarin armashi. Amma kuma ina so a daidaita dandanon kada ya yi yawa. Kuma ba na son miya mai tsanani sosai ko kuma mai yawan dandano sosai. A takaice miyan da na fi so, am, tana da daɗi, mai ƙanshi, mai daɗin yaji kuma za ta haɗa da abinci cikin sauƙi kuma za a iya haɗa ta da nama da kifi sosai. Sannan kuma kayan dandanon su zama daidai-daidai ba da yawa ba.

Kana iya busa tsaki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya busa tsaki a wani lokacin da ya shiga wata damuwa ko kuma wata matsala. So in aka tambaye ni, zan ce eh ina iya busa tsaki. Nakan, nakan iyi tsaki lokacin da nake jin wani abu mai nauyi a zuciya ko kuma lokacin da nake gajiya ko kuma damuwa ko kuma lokacin da na shiga wata matsala ko kuma na ji wani abu mai ban mamaki. Tsaki yana da amfani sosai saboda yana sakin hankali, yana rage damuwa kuma yana bayyana yadda mutum yake ji a jiki, a cikin jiki ba tare da furta kalmomi ba. Misali, idan na yi aiki mai yawa a rana, nakan zauna kaɗan wani zubi sai in danyi tsaki. Hakan yana sa in danji dan sauki kaɗan. Idan kuma wani abu bai yi yadda nake so ba, tsaki na iya bayyana cewa na gaji ko kuma na ji takaici ba tare da yin wata hayaniya ba. To ta, tsaki kuma na iya zama alamar tunani, kamar lokacin da nake nazari kan wata matsala ko kuma shawara. To amma in zan yi tsaki, nakan tabbatar da cewa ban busa ta a cikin jama'a ba. Eh nakan yi ƙoƙarin in guji busa tsaki a wuraren jama'a ko kuma wurin aiki saboda yana da ɗabi'a mara kyau ga wasu kuma yana nuna rashin ladabi. Amma idan ina gida ko kuma ina nan inda babu mutane, ba damuwa ina iya busa tsaki. To a takaice, zan ce eh tsaki yana da nuni da jin zuciya, yana rage damuwa yana kuma eh nuna ko mutum yana cikin wata zurfin tunani. Amma ina yin sa cikin natsuwa da ladabi musamman a wuraren da akwai jama'a sosai.

Kana fison miya mai zafi ko sanyi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yayin da mutum zai ci abinci, ya fi son cin miyan da ke ƙona masa baki ko kuma miyan da ya riga yayi sanyi. Toh in aka tambaye ni, zance ni dai na fi son miya mai ɗan zafi kaɗan, mai ɗan dumi daidai-daidai wadda ba tayi zafi sosai ba har tana ƙona baki ba amma kuma wadda ba tayi sanyi sosai ba. Miya mai ɗan zafi yana sa abinci yafi armashi, yana sa jin ɗanɗano yafito sosai kuma yana sani jin daɗin cin abinci a hankali. Haka kuma ɗan zafi a miya yana taimakawa wajen ƙara ƙanshi da kuma ɗanɗano ba tare da yin tsanani ko kuma haifar da rashin jin daɗi ba. Miya mai sanyi nakan guje wa amfani da ita idan ina son ci abinci da dumi, musamman lokacin sanyi, saboda tana sa abinci yayi nauyi a ciki kuma bata da armashi sosai. Amma idan lokaci ko yanayi ya sa, kamar a rana mai zafi sosai wani lokaci miya mai ɗan sanyi na iya zama da daɗi. A takaice, na fi son miya mai ɗan zafi kaɗan domin tana haduwa da abinci sosai, tana ƙara armashi kuma tana sani cin abinci cikin jin daɗi.

Yaya jadawalin aikinku yake? Toh wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya, mutum yake shirya aikinsa ah, rana ko kuma ah wani lokaci. Toh in aka tambaye ni, zan ce bayan farkawa da safe, misalin karfe biyar, na yi addu'a, na yi wasu abubuwa. To na fi son fara aiki da safe sosai. Kaman misalin karfe bakwai zuwa karfe takwas na safe. A wannan lokaci bayan na riga na yi wa'incan abubuwan, toh nakan yi wanka, in shirya kayan aiki ko kuma tufafi sannan in yi ɗan lokaci na tunani ko kuma shiri kan abin da zan yi a ranar. Wannan yana sa zuciyata ta kasance cikin natsuwa kafin in shiga wurin aiki. To ina isa wurin aiki ko kuma fara aiki, ah, misalin karfe takwas da rabi zuwa karfe tara. A wannan lokaci nakan duba sakonni, in duba email ko kuma duk wani muhimmin abun da ya zo tun dare sannan in yi tsarin sha in kuma yi tsarin, in tara jerin ayyukan da zan yi a ranar. To wannan yana taimaka min in fara aiki cikin tsari ba tare da rudani ba. To daga karfe tara zuwa karfe goma sha biyu da rabi, nakan gudanar da ayyuka masu muhimmanci da waɗanda suke buƙatar ƙwazo da hankali. Bayan haka nakan dauki tsakanin, eh, hutuna, mintuna goma sha biyar zuwa mintuna talatin domin shakatawa, shan ruwa ko ɗan motsa jiki da kuma cin abinci. To daga karfe ɗaya zuwa karfe huɗu da rabi ko karfe biyar na yamma, nakan ci gaba da ayyuka, kammala abubuwa da suka rage da kuma tattaunawa da abokan aiki idan akwai bukata. A wannan lokaci nakan fi mayar da hankali kan abubuwan da suke buƙatar kwarewa da kuma cikakken hankali. Toh sannan, eh, misalin karfe biyar da rabi, ina na yamma, nakan duba ayyukan da na kammala, in rubuta abubuwan da suka rage sannan in tara abin da zan fara da shi gobe. Wannan yana sa ranar ta kasance cikin tsari kuma ya rage damuwa game da abubuwan da ba a gama ba. To bayan aiki nakan dauki lokaci na kaina ko yin motsa jiki ko kallon fim ko jin kiɗa ko tattaunawa da iyali da kuma abokai amfani da waya da wasu abubuwa. Wannan yana taimaka min wajen shakatawa da dawowa cikin kwanciyar hankali kafin kwanciyar bacci. To a takai ce jadawalin aikina yana da tsari sosai. Ina fara da shiri, gudanar da aiki, daukar hutu, ci gaba da aiki, rufe aiki, shakatawa. A ƙarshen ranan sai, bayan na gama na ci abincin yamma sai in yi wanka sannan in kwanta. To wannan tsarin yana tabbatar da cewa na gudanar da aiki cikin inganci amma har ina yau ina samun lokacin hutawa da kuma shakatawa sosai.

Wane abincin gargajiya kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane abincin gargajiya ne mutum ya fi son ci da yake sa shi ya ji daɗi da kuma kwanciyar hankali lokacin da yake cinsa. To ni na fi son abincin gargajiya mai ɗanɗano sosai, mai daɗi kuma mai ɗan yaji wanda zai iya cika ciki amma bai sa nauyi sosai. Misali, na fi son tuwo da miya, musamman tuwon shinkafa ko kuma tuwon masara tare da miya irin na kayan lambu ko kuma nama. Za'a haɗa miyar da za'a haɗa kayan lambu kamar alehu da ugu sannan a haɗa da nama da kifi a cikin miyan. To wannan abinci yana da armashi sosai, yana sa ni jin daɗin ci kuma yana haduwa da sauran kayan abinci cikin sauƙi. Haka kuma nakan more fura da nono a wasu lokuta saboda yana da daɗi, yana sauƙaƙa jiki kuma yana daga cikin abincin gargajiya da ke sa mutum ya ji daɗi sosai. To na fi son abincin gargajiya wanda aka yi shi da kayan gida. Misali su albasa, su tafarnuwa, su citta, kayan lambu da ɗan yaji saboda yana sa ƙamshi da ɗanɗano na asali kuma yana kawo lafiya ga jiki. To a takaice abincin gargajiyan da nake fi so yana da abinci ne wanda yana da ɗanɗano, mai daɗi yana kuma haɗa kayan lambu da kifi da nama, kaya-kayan gida masu sauƙin ci kuma yana sa jin daɗi a lokaci guda.

Kana fiki cin tufafi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya iya dinki ko domin sana'a ko kuma domin amfani da shi don kansa. To in aka tambaye ni, zan ce a'a, ni bana fiki cin tufafi, sai dai in kai wa masu yi domin su yi.

Yaya kake jin hayaniya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya mutum yake ji a lokacin da akwai wata hayaniya kusa da shi. To in aka tambaye ni, zan ce to hayaniya dai wani abu ne wanda nake lura da shi sosai a rayuwa ta na yau da kullum domin yana iya shafar yadda nake ji a zuciya da kuma yadda nake gudanar da aiki. Na lura cewa hayaniya tana da tasiri mai ƙarfi ga hankali da kuma yanayi na tunani. Idan hayaniya tayi yawa, musamman sautin da bashi da tsari ko kuma bashi da ma'ana, nakan ji gajiya cikin zuciya, in ji damuwa ko ma rashin iya mayar da hankali ga aiki ko kuma tunani. To wannan yana nufin cewa yanayin da mutane suke ciki ko kuma wurin da nake aiki yana da tasiri sosai kuma ga jin daɗi da kuma kwanciyar hankali na. To a wurin aiki misali, idan ofis ɗin yayi hayaniya sosai, mutane suna magana da ƙarfi, waya na ta bugowa ko kuma wasu injuna suna ta sauti barkace, nakan ji kamar hankali na ya ragu a wajen mayar da hankali kan aiki mai muhimmanci. A irin wannan lokaci, nakan yi amfani da hanyoyi dabam dabam domin kare kaina daga hayaniyan. Nakan iya komawa wuri mai ɗan natsuwa ko kuma na saka kunnen waya in saurari kiɗa mai laushi ko kuma in ɗauki mintuna kaɗan in shaƙata kafin in ci gaba da aikin da nake yi. Wannan yana taimaka min wajen dawo da natsuwa na da kuma ƙarfin hankali na. To duk da haka, hayaniya ba koyaushe ne tana da mummunan tasiri ba. A wasu lokuta, hayaniya mai daɗi na annashuwa tana iya kawo jin daɗi da nishadi. Misalin kamar lokacin da mutane suke dariya ko kuma a lokacin bukukuwa ko kuma ƙide-ƙide na gida, hayaniyar tana sa jin daɗi, kara annashuwa kuma tana sa ni jin cewa yanayi mai rayuwa na faruwa a kusa da ni. To wannan nau'in hayaniyan yana da kyau domin yana motsa zuciya da ƙarfafa jin daɗin kasancewa tare da mutane. Bugu da ƙari, na lura cewa hayaniya tana da alaƙa da yanayi da lokaci. Misali, hayaniya a cikin dare ko kuma lokacin da nake shaƙatawa tana fi muni a gare ni fiye da lokacin rana ko kuma lokacin aiki. Saboda haka nafi son yanayi mai natsuwa am kuma yayin da nake aiki ko kuma tunani mai zafi. Amma hayaniya mai daɗi da annashuwa a lokacin nishadi ko kuma haduwa da abokai ba ta da damuwa a gare ni sosai. A taƙaice, hayaniya tana da tasiri mai ƙarfi ga yadda mutum yake jin daɗi, yake aikin hankali da kuma yadda mutum yake kwanciyar hankalinsa. Na koyi yin dabaru bambancewa tsakanin hayaniya mai kyau da kuma mara kyau da yadda zan yi amfani da kayan aiki ko kuma lokuta domin kare ni, kare kaina daga hayaniya mara kyau yayin da nake more hayaniya mai daɗi da annashuwa. Kuma nakan tabbatar da cewa na mayar da hankali na a cikin wannan hayaniyan. Wannan yana sa ni jin daɗi, aiki da ƙwazo da kuma samun natsuwa a rayuwa ta yau da kullum gaba ɗaya.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko yaya ne mutum yake bin tsarin ajiye takardu a wurin aikinsa. To in aka tambaye ni, zan ce ina ɗaukar ajiye takardun aiki da muhimmanci sosai domin suna da alaƙa da kuma tsaro na da kuma ci gaban aikina. Saboda haka bana ajiye su barkate. Ina fara rarraba takardun bisa rukuni misalin takardun da suka shafi kwangila, da, rahotanni da takardun kuɗi, bayanan abokan hurda da sauran muhimman bayanai. Wannan rarrabawa tana taimaka min in san inda zan duba kai tsaye idan ina neman wani takarda. Ina da kuma wata fayil ta jakka ta musamman a gida inda nake ajiye takardun hard copy. A cikin jakar ina amfani da, a abubuwan da nayi amfani da su na, wanda ake amfani da su na rarraba takardu ko kuma idan kana so ka rarraba takardu kamar na a, na abokan aiki da na kwangila, na ajiye kuɗi daban. To akwai abin da ake amfani da shi domin raba wannan takardun domin kada su zama a cin kuɗi. To ina jera su bisa tsarin kwanan wata ko kuma muhimmanci, mafi sabo ko kuma mafi amfani a gaba don tufafin a baya. Haka kuma ina ajiye su a wuri mai tsafta, busasshen wuri inda ruwa ba zai iya jiƙe su ba kuma ina zama mai kula domin kare su daga ruwa, daga kura ko kuma ɓace ba. Game da takardun soft copy, ina tsara su a waya ko kuma kwamfuta ko kuma kwamfutata ta hanyar yin manyan folders da ƙananan folders a ciki. Ina ba da kowane takarda, ina ba kowane takarda suna mai ma'ana da ya haɗa da kwanan wata da kuma taken aikin domin idan na duba daga baya zan gane nan take. Bugu da ƙari kuma ina yin ajiyar baya wato abin da bature suke kira backup a Google Drive dina ko kuma email dina saboda idan wani abu ya samu ko kuma wani abu ya taso zan iya dawo da takarduna cikin sauƙi. A duk lokacin da na gama amfani da wani takarda bana barinsa a ko ina barkate ba. Ina mai da shi inda ya dace nan take. Wannan halin yana taimaka min in kasance mai tsari, in rage damuwa kuma in nuna ƙwarawa da kuma alhakin aiki.

Wacce hannu kake amfani da ita? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi amfani da hannun dama ne ko hannun agunsa ne a yawancin lokaci domin aiki da kuma gudanar da ayyuka na yau da kullum. To in aka tambaye ni, ni dai ina amfani da hannun dama sosai a rayuwata ta yau da kullum. Tun ina ƙarami, na saba da hannun dama wajen yin abubuwa da dama kuma hakan ya zama al'ada ne a gare ni. Idan zan rubuta wani abu ko kuma a takarda ko a waya, hannun dama nake amfani da shi saboda shine ya fi mun sauƙi da kuma sauri. Haka ma idan zan ci abinci, ɗaukar abu mai nauyi ko kuma buɗe ƙofa, yawancin hannun dama nake fara amfani da shi. Amma hakan baya nufin ko bana amfani da hannun hagu ba a'a. A wasu lokuta, idan hannun dama ya gaji ko kuma ina buƙatar yin abu da hannaye biyu, to ina haɗa shi da hannun hagu. Misali, idan ina ɗaukar abu mai girma ko kuma ina yin wani aiki da ke buƙatar daidaito, to dukan hannaye biyun nake amfani da su tare. A wurin aiki ko a gida, na lura cewa amfani da hannun dama yana bani ƙarin ƙwarewa da kuma yin aiki daidai yadda ya kamata, musamman a abubuwan da suke buƙatar kulawa sosai. Duk da haka, ina ganin yana da kyau mutum ya saba amfani da hannaye biyu domin ya ƙara samu ƙwarewa da kuma sauƙin yin ayyuka dabam dabam na yau da kullum.

Me kake ji ranar biyar albashi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a ji ko yaya ne mutum yake ji a zuciyarsa ranar da aka biya shi albashi. To ni dai ranar da ake biyan albashi tana daga cikin ranakun da nake jin daɗi sosai domin tana kawo min farin ciki da kuma kwanciyar hankali a zuciya. Ina jin kamar an raba, kamar an, an raba ni, an raba mun wani abu ne mai kyau kamar zinariya da sauransu. Ina kuma jin kamar an yaba mun da kokarina da wahalar da nayi a tsawon wata. Wannan rana tana sani jin cewa aikina yana da daraja kuma kokarina bai tafi a banza ba. Da zarar na karbi albashi, abu na farko da nake yi shine tunanin yadda zan tsara kuɗin cikin hikima. Ina fara ware kuɗin abubuwa masu muhimmanci kamar zakana wata wata da muke bayar da shi wato abun da bature suke kira tithe. Sannan in ware na abinci, in ware na biyan wasu buƙatu na gida, in ware na intanet, in ware wanda zan biya basasuka da wasu abubuwa dabam dabam. Bayan haka ina kokarin ajiye wani bangare domin tanadi na gaba saboda na yi imani cewa, na riga na yi imani cewa ajiya tana taimaka mu wajen lokutan da ban, ban zata ba. To haka kuma ranar albashi tana sa ni farin ciki domin ina iya saya wa kaina ko kuma iyalina wani ƙananan abubuwa da muka dade muna bukata. Wani lokaci ma nakan ji daɗin taimakon wani daga cikin dangi ko kuma abokai idan akwai hali. Wannan yana ƙara min jin daɗi ranar fiye da kumai. A takaice ranar biyar albashi a gare ni rana ce ta farin ciki, ta godiya da kuma ta shiri na gaba domin tana tuna min muhimmancin aiki tukuru da kuma kula da yadda ake amfani da kuɗi cikin hankali.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ire-iren kayan da mutum yake amfani da su a wurin aikinsa ko kuma domin gudanar da aikinsa. To ni dai a wurin aiki muna amfani da kayan aiki dabam dabam domin saukaka ayyuka da kuma tabbatar da cewa kome yana tafiya yadda ya kamata. Da farko muna amfani da kwamfuta domin rubuta rahotanni, adana bayanai, da kuma sadarwa ta imel. Kwamfuta tana taimaka mana wajen saurin aiki da kuma tsara bayanai cikin tsari mai kyau. Haka kuma muna amfani da wayar tarho don karɓar kira da kuma abokan hurda ko kwastamomi to da kuma yin sadarwa cikin gaggawa idan akwai wani abu da ke buƙatar kulawa nan take. A ofis muna kuma amfani da firinta domin buga takardu, na'urar daukar hoto wato scanner don mayar da takardu zuwa tsarin kwamfuta, da kuma fotokofi don yin kwafin takardu idan an bukata. Ro bugu da kari kuma muna amfani da kayan rubutu kamar alkalami, littafin rubutu, fahiloli da manyan file hill wato folders ke nan domin tsara takardu da kuma adana su yadda ya dace. Idan aikin yana buƙatar haɗin kai tsakanin ma'aikata, muna amfani da intanet don manhajojin sadarwa domin tura sakonni, raba bayanai, da kuma yin taro ta yanar gizo. A takaice, waɗannan kayan aiki suna taimaka mana wajen sa aiki ya zama mai sauƙi, mai sauri, kuma da kuma inganci da bin tsari a kullum da kuma kowane lokaci.